Eh, ina amfani da net na sauro domin kiyaye kaina daga cizon sauro da kuma sauran nau'in halittu da kan iya zama barazana ga lafiyar jikina. Domin kare lafiyar na da matukar muhimmanci domin rigakafi ya fi magani. Saboda cizon sauro wani irin cuta ne mai hatsarin gaske da kan iya janyo asaran rai da dukiya da kuma asarori masu yawa.

Na kanyii amfani ne da babbar mashin mai ƙafa biyu domin tafiya wurare. Domin a halin yanzu shi nake da shi amma ina fatan na sayi mota domin tafiya wurare da dama. Domin ya fi suari da kuma kare kai daga ƙura da kuma tsaro. Babur mai ƙafa biyu yakan tai makamin wajen zuwa makaranta, aikina na yau da kullum da kuma aikace aikace wata wurare daban daban a inda nake. Wanda hakan yakan rage mini kuɗin kashewa, zan kashe a kan ababen hawa wanda na iya ƙazance na kasuwa.

A kullum na kan kulle ƙofa sabida kare kai daga sharri na ɓarayi ko masu garkuwar da mutane ko ɓeraye da macizai ko kunamai sabida lafi inganta lafiyan jikina da kuma kare kai daga duk wani barazana ta tsaro. Kulle ƙofa kullum ya zama mini al'ada wanda bana iya kum-- bacci ba tare da nayi shi ba domin yana da matuƙar muhimmanci a rayuwana na yau da gobe wanda ya zama aiki ne yau da kullum domin kare lafiya da dukiya da kuma rai a ko da yaushe.

Nakan ci abincin dare da misalin ƙarfe takwas a koda yaushe. Domin a lokacin na idar da sallan isha, sai na zo na ci abincin dare. Zuwa ƙarfe goma na dare sai na kwanta nayi bacci. Domin cin abincin dare da misalin ƙarfe takwas shi ya fi daidaituwa a nawa ganin. Domin zuwa ƙarfe goma abincin ya narke a jiki, ya kasance zaka iya zuwa ka kwanta kayi bacci cikin natsuwa da kwancin hankali ba tare da fargabar abincin bai gama narkewa ba. Wanda hakan ka iya cusa da lafiyarka na jiki wanda kan iya zama baraza na gara yiwa na. Amma idan na ci abinci ƙarfe takwas zuwa ƙarfe goma abinci ya narke hakan na da kyau ga lafiya na jiki.

Eh, ina cin citta a abinci domin citta wani nau'i ne na sinadari da yake kare mana lafiya da kuma kare mu daga nau'o'i na mura da sanyi da kuma sinadarin ɗanɗano ne mai kyau ga abinci wanda ka taimaka wajen ƙara lafiya da kuzari na jiki. Wanda a ko da yaushe idan babu citta a abinci nakan iya ƙoƙari na wajen na gace wannan nemoshi domin ƙara wa abinci daɗi da ɗanɗano da kuma gamsuwa wanda yana da matuƙar tasiri ƙwarai da gaske a cikin abinci.

Eh, ina iya jure barkono mai yaji domin abinci idan babu yaji sam baya bani ɗanɗano da nake da buƙata. So abinci mai yaji, barkono mai yaji nakan iya jure masa domin bawa abinci ɗanɗano da ya dace da shi. Wanda rashin sa kan iya sa ya ci abinci kaɗan ko kuma a ci ba gaba ɗaya. Don barkono yana sinadari ne da ke ƙara mana sha'awa na cin abinci a kullum.

A kullum nakan kwana a gado domin kwana a ƙasa yana illaga lafiya yakan janyo ciwon jiki, ciwon baya, ciwon gaɓoɓi, ciwon sanyi da dai sawansu. Sabida haka masana lafiya suka bada shawarar mutum ya kwana a kan gado mai katifa mai laushi, mai taushi da kuma sabida kayayyaki daga ciwon jiki da na gaɓoɓi da kuma kamuwa da sanyi da dai sawansu wanda ka iya cutar da lafiyar ɗan adam. Wanda kwana a kan gado kan iya kare ɗan adam daga waɗannan cututtuka a kullum.

Eh ina sayan kaya a yanar gizo sabida tallace-tallace mafi yawanci yanzu ya koma yanar gizo musamman matasa wanda mukan yi ƙoƙari mu saya domin ƙarfafa masu gwuiwa. Duk da akwai kamfanunnuka dukansu ko wanne mukan yi ƙoƙari mu saya. Kamfanunnuka irin su Temu, su oraimo duka da kuma matasa da sukan iya daura tallace-tallace akan kafafen sada zumunci kaman Facebook, Instagram, TikTok, Twitter da kuma WhatsApp. Mukan sayi kayayyaki a yanar gizo kuma a aiko mana har inda muke domin ci gaba ne na zamani da kuma ƙarfafa ma matasa da mata gwuiwa wajen neman nakansu su dogara da kansu.

Eh, muna yin wuta da itace. Domin anan arewacin Najeriya yin wuta da itace shi yafi komai kasamun karɓuwa bisa yawan bishiyu da Allah yabamu da kuma faɗin ƙasa. Yin wuta da itace itace abinda al'umma suka saba da shi. Amma yanzu sabida zuwan zamani da kuma dokoki na gwamnati al'ummar na ƙoƙari su ga cewa sun rage amfani da shi wajen komawa amfani da iskar gas da kuma wutan lantarki kawai. Wanda muke fatan nan gaba shekaru kaɗan. Kasance an rage amfani da itace sabida a rage sare bishiyu domin inganta lafiyar muhalli da kuma na jiki.

A kullum na kan yi amfani da baƙin launin tawada. Dan nafi jin daɗin rubutu da shi a matsayina na ɗalibi. Wanda launi ne da kan ƙayatar rubutu ƙwarai da gaske. Launin baƙin tawada na da kyau ga rubutu, musamman in aka yi shi cikin tsari mai kyau yakan ƙayatar kwarai da gaske. Launin baƙin tawada shi na fi amfani da shi a matsayina na ɗalibi. Amma ina fatan gaba in kasance na fara amfani da launin jan tawada saboda a matsayina na malami mai koyarwa. Muna fatan haka, yadda Allah.

Sasan ta rikici a wajen aiki yana da matuƙar wahalan gaske, amma na farko na kan yi ƙoƙari na gace wan dukkan bangarori biyu sun yi haƙuri da juna, amma yadda a wuka, sabida na nuna musu amfa rikici ba shi da wani amfani. Kafinan daga baya sai na ji ta duk wani bangare, na ji hujojinsu da kuma koke kokensu. Kafinan sai na alkalanci, bisa adalci, bisa kamanta adalci da ehmm kuma hange mai kyau a matsayina na jagora. Min abun yana da matuƙatar natsuwa sosai wajen kiyaye hakoki na wanda bai da laifi.

Ako da yaushe na kan sayi dukkanin kayan amfani kaman kayan masarufi, magunguna, kayan makaranta, kayan amfani na yau da gobe, nama, kifi, madara, nono, eh, kayayyakin duka abun bukata na kan iya samu daga kasuwanni da suke a nan. Sabida a kasuwa babu abun da za ka rasa shi. Duka wan nau'i na kayan da ɗan adam zai yi amfani da shi wajen tafiyar da lamuransa na yau da kullum. Wanda a kasuwa na da faɗi, yana da girma, yana da ɓangarori da dama wanda har kayan gine gine idan kana da bukata za ka samu a kasuwan nan.

A gaskiya ina son ziyartar wurare da dama, jahohi da dama, domin yawon buɗe ido. Wanda yawon buɗe ido yana ƙara wa mutum ilimi da hangen nesa da kuma sanin rayuwa. Akwai kasashe na duniya da dama da nake son ziyarta idan na samu dama da hali, wanda ba su da iyaka. Wanda kullum muna addu'a Allah ya ba mu iko, amma na farko ina fatan na fara ziyartar Madinatu Munawwara na gabatar da aikin umrah, shine wuri na farko na yake fatan na ziyarta. Kafin sauran ziyarci ziyarci na ilimi da na addini da kuma na yawon buɗe ido su biyo baya haka muke fata.

Ina ƙoƙari na ƙasƙantar da kaina, in gaisa cikin ladabi da biyayya kafin nan na ba da ra'ayi na a wajen aiki. Wajen nuna ni ban fi kowa ba kuma ni ma ɗan adam ne kamar kowa. So zan bada ra'ayina a bisa nawa fahimta ba tare da ƙushe ra'ayin wani ko, ko ja'in ja da ra'ayin wani ko wata ba. Domin hakan ka iya jawo raguwar kai a wurin aiki. Amma nakan bayar cikin tausasa lafazi da ƙanƙanta kai domin a ya samu karɓuwa da kuma hange mai kyau a wajen abokan aiki. Wanda hakan ka taimaka ƙwarai da gaske wajen haɗin kan ma'aikatan a wurin aiki sosai da sosai.